Yadda nake koyon fasaha sabo shine na bincika abin da fasahar yake bukata. Misali, ilimin AI da ya zuwa a wannan lokaci sai na yi karatu sosai, na kalla bidiyo da yake bayani a kansa sosai kafin na fara koyinsa a zahiri. Ta wannan hanya ne nake koyon ilimin fasaha sabo da ya shigo.

Ba na da babbar gida, inda nake zaune haka ba ma gidanmu bane, ba ma garinmu bane kuma gidan haya ne. Sai mun biya kudi duk shekara muke samun mu zauna. Ɗaki ne guda ɗaya a cikin gida, ka ga ba babbar gida ba ke nan. Ko da yake gidan yana da girma amma ɓangaren da nake aiki ko kuma nake al’amurana da ma’amala na ɗaki ɗaya ne da bayi.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki, muna magana ne da junanmu ba tare da yin amfani da telefon ba. Tunda wurin aikin office ne ƙarami, duk wanda ya yi magana a ciki za a ji shi. Ba ka buƙatar ka ɗauki waya ka kira wani ko kuma wani ya kira ka. In ka yi ma mutum magana da ƙarfi ka ce masa wane, sai ka gaya masa abin da kake so ka faɗa masa.

Launin jakata ta kuɗi launin dark brown ne kuma in ce ja, yadda in aka rina fata aka mushi aka sa mashi kala yake zama shine launin jakata ta kuɗi. Kuma jakata ta kuɗi ƙaramar jaka ne wanda zan iya sata a aljihu ba wai wanda zan iya rataya ta ba.

Yadda jadawalin aikin yake, jadawalin ake tsara shi duk sati. Misali, wannan satin za'a tsara jadawalin aikin da za'a yi sati na gaba. Kowa za'a ba shi abin da zai yi a ranar da zai yi, kuma ga awowin da yake bukata. In ka gama kafin wannan lokacin, za a iya ƙara ma wani aikin sannan kuma a ƙara maka kuɗi. In ba ka gama ba, za a ƙara ba ka lokaci domin ka gama.

Abin da nake yi da farko ina isa ofis shine farko ina goge abin da zan zauna ko kuma teburin da nake aiki. Sannan na fara da aikin da ya kamata a wannan lokacin. Yadda nake fara aiki ke nan in na isa ofis.

Yadda nake magance damuwa a aiki shine zan tattara abokanan aikina na faɗa musu abin da ya faru. Saboda in an ga matsala a aikin, kar a zarge ni ni kaɗai. Ina faɗa ma iyayen gidana wannan aikin sannan zan yi ƙoƙari na kwantar da hankali na, na ga na magance wannan matsalan ta hanyar yin aikin.

Yadda nake ajiye makullan aikina shine, ko kuma yadda nake ajiye makullanmu, ina boye shi ne a inda kowa ba zai gani ba. Saboda in aka ga inda ka ajiye makullan ka za a iya maka, za a iya shiga ɗakin ka a yi maka ɓarna. In kuma mu bi ne, abokin aikina in zan fita ina ba shi, in ce mashi ya tafi da key ɗin. Amma yawanci inda nake ajiye ke na ba wanda ya sani kuma ina canza wajen boyo. In ka gan shi yau a nan wurin to ka tabbata gobe ba za ka gan shi a wurin ba.

Eh ina raba ayuka ga wasu, musamman ma'aikata da suke a ƙasa na a kamfani na, kamfanin da nake aiki. Zan iya raba musu aiki daban daban domin ta hanyar raba aikin ne za a gama aiki da wuri cikin lokaci ba tare da kowa ya takura ba. Sannan bayan na raba aikin, zan riƙa bi ina ganin yadda suke aikin domin matsala ko samun kuskure.

Ina tafawa ne yadda ake tafawa a makaranta. Ka yi tafi sau uku mataki bayan mataki. Saboda haka aka koya mana a makaranta. Ba wai tafin cikin kasuwa ba. Tafin cikin kasuwa ne ba shi da fasali kuma ba shi da daɗin ji.

Tabbas ina son karanta littafai saboda karatu ne kawai zai buɗe maƙwaƙwalwanka kuma ya zurfafamaka tunaninka a wannan rayuwa. In bai cin karanta littafai, ba ma za mu kawo wannan matakin da muke ba saboda karanta littafi ai hanyar samun neman ilimi ne.